Assalamualaikum. Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda idan ya kama, zan fita kuma ya kasance da hadari. To ina ɗaukan lema daga da ita, yadda ko da ruwan ne zai zo. To sai kawai in ɗauko, mm, riƙe. Amaimakon zuwa ruwa yana dukana sannan kuma zai ƙare min ruwa, kan ruwa ko da cewa ruwan ya ɗan fara ƙarfi ne, kafin in samu inda zan je in samu in fake. Shi ita lema tana taimakawa lokacin da ake ruwa. Har lokacin rananama, amma dai lokacin da ake ruwa ina amfani da lema ƙare wannan ruwa in ƙare shi yadda zan riƙe ta. Mm, ruwa yana ɗan dukan ta to zai kare ni ba zai dinga shigowa yana jikaniba. Karai kuwa ina riƙe lema lokacin da ake ruwa. Kusan hasalima ina fita da ita. Akwai ƙaramin lema wacce ake saka ta a cikin jaka. To sai in saka ta a cikin jaka saboda ba, ban sani ba ko ruwan zai, zai same ni lokacin da na fita aiki kafin na dawo gida. Sabo da ba zan so in taho in tsaya, ince sai na jira ruwa ya ƙare ba. Ni kuma gashi ina bukatar in taho gida. To a wannan dalilin sai nai amfani da lema, ƙare wannan ruwan da zai ɗan tattaɓani, hana har in samu in dawo gida. Lema tana da maƙar, matuƙar amfani wajen tara ruwan da zai. Dame, dameni. Ruwan da idan ya taho, ni kuma lokacin.

To madubi muna da su kamar guda huɗu haka. To amma har muka samu ƙananan madubi wanda misali ace madubin da muke amfani da shi ya fashe to muna barin ƙananun yanda kamar ko da na zo amfani da shi ne ko akan windo haka zan yi mafkin ɗauka in duba amma muna da shi kamar guda huɗu wanda wanda yake dressing mirror akwai wanda kawai muka kafa su. E baya wa? Biyu. Yayi Allah ɗaya yayi, ya koma ɗaya. Ai madama ɗaya ne sai kuma wannan wanda yake a hannu misali wanda zamu ɗauka muyi amfani da shi lokacin da duk na zo zan duba fuska ta zan ɗauka akan windo in da muke ajiye shi to guda biyu ne shi wannan bayan wanda yake dressing mirror sai kuma wanda aka ba shi a bango to sai kuma waɗannan guda biyu. Sannan kuma mukan iya samun wasu maduban wanda duk lokacin da muka zo muka duba, um, waɗanda suka fashe to za a iya samun wasu madubin. Madubin a tare da gurin da suka fashe ɗin shine muke, za mu iya samun kama da guda huɗun ma. Akwai madubi masu yawa saboda muna yawan buƙata saboda muna yawan amfani da shi mu duba fuska ko mu duba kai gashi ko kuma dai wani abun ko mu duba jikinmu da wanda yake bakon na tsaya to akwai duk muna duba da shi. Madubi abu ne me kyau yake taimakawa mutum ya duba yanayin da zai fita ba tare da ya fita ta wani yanayi ba bai shirya ba. Mai da bai shirya ba be wannan, be shirya ba be, be wani yanayi na jikinsa bai gyaru ba. Tato a dalilin madubi idan muka yi amfani da shi za mu gane komai da muke so mu ga yayi daidai a jikinmu yayi. Misali mun fita a natsai ba tare da wata matsala ba to shi madubi haka yake. Muna da shi muna amfani da shi da yawa muna ajiye shi a inda zamuyi, zai mana sauƙin ɗauka. Ta haka muna da shi da yawa mu kan yi amfani da shi wajen ganin fuskar mu sannan kuma akwai wanda muka ajiye musamman lokacin da zamu fita haka sai mu duba shi, mu gyara abun da bai gyaru ba a jikinmu sannan kuma mu ajiye wanda in muka gan mu wannan sai mu ajiye shi amma dai muna ajiye shi a nan kan windonmu saboda duk sanda ka zo kawai sai na buɗe na ɗauka na duba abin da nake so in duba kuma wanda nariga na duba yanayin da kayan da na saka na gani sun tsaya min ko sai ina ne bai zo na sai in gyara. To madubi yana da nasa mahimmanci muna duba jikinmu da na fuskokin mu da shi. Haka sun zauna sun yi kyau ko ba sai ba ina zan gyara ina ne bai yi ba to duka muna yin amfani da madubi ta wannan hanya. To sai muyi maduba ko ina kuma muna da su na ɗan dama kamar guda haka. A gida kamar guda huɗu haka muna da madubi a cikin gida kamar guda huɗu. Waɗanda muke yin amfani da su shine akwai dressing mirror akwai kuma madubin da muka maƙale shi kawai a jikin bango wanda zamu kalli fuskar mu. Shi dressing mirror yana da girma za mu ga jikinmu gaba ɗaya sannan akwai ƙananu guda biyu da muke ajiya a windo wanda in ka zo za ka shirya sai ka ɗauko ka duba fuskar mu. Madubi guda huɗu ne muke da shi.

A'a, mun ba ma zuwa gidan fim saboda muna da receiver mu da muke kallon duka fim ɗin da muke so ko muna da DVD wacce idan fim ne za mu kalla wanda babu shi a cikin receiver, muna da wani wanda muke da zaɓin kaɗo, za mu ɗauko kaset mu saka. Bayan haka kuma akwai fim da za mu iya, za a iya tura mana a computa. In aka tura to ina kallonsa a computa idan Indian fim ko na Hausa ko series ta nake nake bi. Sannan kuma akwai fim da nake sa ana tura mun shi a kan wayoyi, a kan waya. Idan aka tura min fim a kan waya, to sai na kalle shi ba tare da na je an turo min shi a, a computa. Amma ni ba na zuwa fim, gidan fim, sai dai ina kallon fim a gida, a tashoshin irin su Saira. Idan fim ɗin Hausa ne su, um Arewa, akwai fim ɗin su irin tashar Harzaita su ma duk muna gani. Sannan kuma idan Indian fim ne, akwai Bollywood da muke zuwa mu gani. Sai kuma idan American fim ne, akwai irin su Max, NBC 2 duk muna zuwa muna kalla. Sannan kuma idan fim ɗin kamar Hausa, India na Hausa da aka fasara shi, to shi ma muna zuwa mu gani a, a wannan tashar tauraruwa TV ko kuma taswira ko kuma wannan. Muna ganin su a cikin waɗannan tashoshi ba tare da na je gidan fim ba. Ko a wannan tashoshin sun ishe ni na kalli duka fim ɗin da nake son in kalla ba sai na je gidan fim. Dan haka ba na zuwa gidan fim. Amma dai ina kallon fim ɗina a cikin waɗannan tashoshi duka lokacin da nake son in kalla. Suna wadatar da ni, ina ganin su duka fina-finan sai in kalla a gida ba tare da na je gidan fim ba. Tunda ko ɗan i ɗin nake so na gani, ina tura, a turo mun a cikin wannan, a tura mun a wannan, a wayar mu. Sai in sa aje da waya ta a turo min fim na kalla. Huɗu haka jiya, sai na gani ko na Hausa ko na Indian fim tunda na koyeta amali da ganin su. To idan na gama gani sai na kuma mayar wa a ƙara tura mun wasu, sai in dawo gida na zo da dai.

Ina koyan fasaha sabuwa ta hanyar kwamfuta ko kuma in ce ta dukan fasahar da ta zo mun a sabuwa ina mai da kai wajen cewa. Na koya ta hanyar ganin wayanda suke yin amfani da wannan fasahar. Misali lokacin da wayar hannu ta zo, umm, irin keypad ɗin nan, to ina koyi-- ina ta koƙarin ganin yanda wayanda suke da ita a wannan lokacin da su sun riga sun mallake ta. Yanda suke yi wajen sarrafa ta to nima ina yi. Sannan bayan haka kuma ina koyar sabuwar fasaha ta hanyar in dinga bi ina karantawa. Misali wayar hannu, da na kalla na ga inda aka rubuta misali menu zan shiga ne. Idan da na shiga menu na ga inda za aka ce wannan misali wannan messages ne, wannan dial, wannan kuma, umm, wannan ne, umm, media ne. Wannan kuma aka ce, umm, setting ne. To a haka ina karantawa. A haka nake fahimtar cewa ai nan gun abu kaza za a yi, a yi kaza. Nan wurin abu kaza za a yi, a yi kaza. To idan na bi ina karantawa ina gani, ina gani har na iya yanda zan yi in yi kira ta wayar hannu. In kira ta, ita keypad da kuma inda zan katse kira da inda zan ɗaga kira. To bayan na ga yanda mutane sukan ɗanyi ina kula da yanda suke yi to sai kuma nima na dinga bi ina karantawa har na samu na fara iya yanda ake "using" keypad ta wayar hannu mobile phone. To lokacin kuma da Androi ta shigo abin ya daɗa faɗaɗa. To sai na yi ƙoƙari wajen, tunda na iya keypad to sai na yi ƙoƙari wajen ganin in tsaya in fahimci duka a cikin wayan nan. Ko wanne, tunda da akwai suna a ciki. Akwai sunan abin da za a yi da shi. To in tsaya in karanta, in iya da kuma ina ganin wayanda suke da ita yanda suke ɗanyi. Na ga wani abun a gunsu daga baya kuma nima na zo nake gani ina karantawa. Yanzu misali image. A image, a gallery, a gallery, na shiga gallery na ga inda image yake. Sannan akwai inda bidiyo yake. Sannan shi kansa, umm, image in an karkasa shi. Misali akwai WhatsApp image, akwai Facebook image, akwai camera. Sannan akwai barin bidiyo. Akwai, umm, Telegram image. Akwai, umm, X Twitter kenan image. Akwai image ne na ku wanne sai aka garkasa shi. To a wannan karantawar da nake a nan nake gane cewa ai wannan hotunan abu kaza ne. Wannan hotunan abu kaza ne. To sannan haka shima bidiyo an rarraba shi. Shima da na kaza, da na kaza, da na kaza. To a wannan karatun da nake yi a nan na gane cewa wannan bidiyon ai na kaza ne. Wannan bidiyon shima in ka shiga shi na abu kaza ne. To na misali wannan misali ne na gallery. To akwai app, app, app da in nake yi na dinga amfani da su ina duba yanda suke. Turu wannan karatun da nake yi. Sannan kuwa akwai intanet da na gano cewa ashe idan aka rubuta sunan abu aka danna to zai turo maka abubuwan sai ka zaɓi wanda kake so. To suru karatu nake koyar fasaha, sabuwar fasaha. Turu karatu, ta dalilin karantawa in karanta in gani. Sannan wani abun kuma ina yin sa ta dalilin koya daga wajen wani. Na ga wani yana yi to ina mai da kai in koya. Amma idan ya kasance abin za a rubuta ga yadda za ka yi to ina yi. Sannan kuma bayan wannan da abin fasaha ta ƙara buɗewa ina yin amfani da YouTube wajen in koyi wata sabuwar fasaha sai in je in rubuta sunan abin da nake so sai ya fito. Amma ta dalilin karatu.